Muna amfani da kayayyakin aiki daban-daban. Ta bangaren na'urori muna amfani da abin da ya shafi kwamfiyuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwan zamani. Sannan ta bangaren abin da ya shafi wato kayan sadarwa muna amfani da abin da ake cewa rediyo da turanci. Sannan muna amfani da abin da ake kira fax, fax machine da turanci, ban san sunansa da hausa ba. Sannan muna amfani da ababe kamar irin su printer a turance kenan da abun da ya shafi irin su photocopiya wato photocopy machine a turance shi ma da dai sauran kayayyakin aiki na zamani. Waɗannan su ne abubuwan da muke amfani da su ta bangaren abin da ya shafi kayayyaki na zamani. Sannan akwai ababen da suka ƙunshi wato abun rubutu da wato takardan da za a yi rubutu a kai da abubuwan da ya shafi irin su fayil wanda ake saka takardu a ciki da dai sauransu.

Ina ba da shawara a wajen aiki sosai ma sosai ma. Shawarwari nakan bayar musamman shawarwari da suka ta'allaka a bangaren wato yanar gizo da kuma kayayyakin da ake amfani da shi na zamani wanda yake saukaka ayyuka, da kuma bangaren abin da ya shafi fasaha, da abubuwan da ya shafi abubuwan su na'urar kwamfuta, da abin da ya shafi bangaren wato Artificial Intelligence, da bangaren Blockchain Technology a turance. Duk waɗannan wato shawarwari ne da nake iya badawa a wajen aiki kuma suna amfani sosai. Ana amfani da su sosai domin a samu cigaba a bangaren ayyukan mu na yau da kullum.

Ragowar abinci idan dafaffe ne wanda an dafa shi, muka ci abin da za mu iya ci ya kuma rage to mukan yi abubuwa kamar haka. Idan akwai mabukata waɗanda za a iya ba su abincin nan su ci to za mu ba su, za su ci. Idan kuma babu mabukata waɗanda za su ci a wannan lokacin to muka yi ƙoƙari mu ajiye shi a cikin wato fridge a Turance ke nan wadda zai zauna bai ɓaci ba har zuwa lokacin da aka samu mabukata sai a fitar da shi a sake ɗaura shi a wuta domin a ƙara ba shi wuta sai kuma a bayar wa mabukata su ci. Idan kuma ba dafaffe bane, abinci ne wadda ɗanye ne an yi amfani da shi ya rage to mukan yi ƙoƙari shima mu ajiye shi a wurin da wato ba zai ɓaci ba, ƙwari ba za su shiga ba kuma ba zai lalace ba sai mu ajiye shi har zuwa lokacin da amfaninsa zai ƙara zagayowa a buƙaci amfani da shi sai muyi amfani da shi.

Ina haɗuwa da abokan cinikayya ta ɓangarori daban-daban. Akwai waɗanda idan nayi musu aiki suka ji daɗin aikina to sukan ba wa wasu abokansu shawari cewa idan za a yi musu irin wannan aikin su tuntuɓe ni. To ta wannan ɓangaren ina iya haɗuwa da abokan cinikayya. Sannan kuma akwai waɗanda suke tallata mini ayyukana to idan wasu sun gani su ma sukan ɗauki lambar wayata domin su tuntube ni mu yi magana. Don hakan ina amfani da kafafen sadarwa domin haɗuwa da abokan cinikayya musamman shafukana da suke tallata ayyukana ta ɓangaren manhajar Facebook da TikTok da Instagram da kuma sauran manhajoji wadda nake ɗaura tallan ayyuka na.

Gaskiya ya danganci yanayin muran. Idan muran wato na ciwo ne, to nakan yi kokari na nemi abun da ake kira a turanci antibiotics, sai na nema na sha. Sannan kuma sai na bi shi da magunguna na gargajiya musamman citta, da kanamfari, da tafarnuwa sai na dafa in tafasa shi. Idan akwai kaji sai in saka, sai in saka zuma da lemun tsami sai na yawaita sha. To idan ina irin wannan nakan samu sauƙi sosai a ɓangaren shi muran. Idan kuma muran ne wadda ba wai na ciwo ba, wadda alerji ya kawo shi musamman kaman idan mutum ya yi shara ko ka shaki ƙura ko ka shiga cikin wani yanayi wadda abu ya shiga hancinka, to shi nakan nemi maganin Bature ne na sha wadda yake, yake magance alerji a kankanin lokaci. To ya danganci wane irin mura ne.

Ina amfani da wayar salula wadda take dauke da operating system na Android. Wato a turanci kenan operating system na Android. Sannan na kan yi amfani da kamfanin Tecno wadda ita ce dai nake amfani da ita yanzu. Domin ina jin daɗin yanayin fasahar da aka ƙirƙiri wannan wayar da kuma salo yadda aka yi wannan wayan. Tana da daɗin riƙewa kuma ina jin daɗin amfani da ita. Kuma tana da sauri wajen ayyuka.

Takalman da na fi so na fi son takalma sau ciki wadda idan na sa ƙafa, ƙafana za su lume a cikin wannan takalmi ɗin. Sannan kuma akwai takalma wadda yatsuna suke fitowa waje ana kiransu wato da turanci half covers. To su ma ina jin daɗin amfani da su waɗannan sune kalan takalman da na fi so.

Gaskiya gidan fim ba safai nake yawaita zuwa ba. Amma dai na fi zuwa gidan fim a lokutan da ake wasan ƙwallon ƙafa. To kuma yanzu gaskiya na rage yawaita zuwa gidan kallon fim saboda na kan yi amfani da wayar hannuna na shiga shafuka waɗanda zan iya kallon wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye. To wannan ne sanadiyyar da ya sa na rage yawaita zuwa wato gidan fim.

Eh lalle wayata tana da, wato yadda ake iya saka ta ta rinƙa daidaita haske da kanta. Ara misali idan yammaci yayi, wayata takanyi ƙoƙari daga zaren ƙarfe shida na yamma yayi sai ta rage mini hasken waya. Idan kuma gari ya waye ƙarfe shida na safe sai hasken waya na sai ya, sai ya ƙaru.